Eh, ina kulle ƙofa kullum saboda misali ina kulle ƙofar gida kullin da daddare kafin in shigo gida muyi bacci. Ya zama na cewa ina kulle ƙofa da kuma ƙofa ta cikin ɗaki, ɗakin da nake kwana duk ina kulle su saboda da daddare idan za a kwanta ana so mutum ya kulle ƙofa saboda ba a san abin da zai faru ba wani lokacin wani abu zai iya shigowa. To yana da kyau ace mutum yana rufe ƙofarsa idan zai kwanta bacci. Hakan yana da kyau sosai kuma zai ba mutum kariya daga wasu abubuwa da dama. To gaskiya wannan abu ne mai kyau mutum ya dinga rufe ƙofarsa idan zai kwanta bacci. Wannan abu ne mai kyau sosai kuma ana son shi. Sannan akwai, um, abubuwa da dama wanda dole sai mutum ya zama na cewa yana rufe ƙofa sannan zai sami su. Dole mutum ya dinga rufe ƙofarsa saboda wasu abubuwa suna iya faruwa. To idan mutum baya rufe ƙofa to zai zama na cewa wani lokacin wani abu zai iya zuwa ya cutar da shi. Amma idan mutum yana rufe ƙofarsa to zai ga cewa yana kauce wa wasu abubuwa a wani lokacin saboda shi rufe ƙofa abu ne wanda a ko ina yana da muhimmanci. A ko ina yana da muhimmanci tun daga kan, eh, eh lafiya, ilimi duk yana da muhimmanci. Yana da muhimmanci sosai mutum ya dinga rufe ƙofarsa saboda kariya, saboda kariya da tsaro. Lokacin, ah, in mutum bai rufe ƙofa ba zai iya zuwa ya fuskanci wata matsala. To gaskiya wannan dai shine amfanin rufe ƙofa. Yana da amfani sosai. Yana da amfani a ko ina ma yana da amfani. Ko ina ma yana da amfani gaskiya. Yana da matuƙar amfani sosai mutum ya dinga rufe ƙofarsa saboda kula da lafiyarsa da kare kansa. Wani lokacin idan mutum yabar ƙofarsa a buɗe to za a iya samun matsala wasu ƙwarika da suke yawo da daddare ko kuma wasu abubuwa da za su iya zuwa su tankare shi. Amma idan ya zama na cewa mutum yana ƙoƙari yana rufe ƙofarsa to abin zai fi zuwan musu da sauƙi. Zai fi zuwan musu da sauƙi saboda akwai wasu lokuta da cewa ita rufe ƙofa tana da matuƙar muhimmanci kamar mutum idan da rana zai fita, idan mutum zai fita da rana sai ya rufe wannan ƙofar tasa saboda gudun kar wani ya shigo ko kar a shigo a ɗauka mai wani abu. Yana da matuƙar amfani mutum ya dinga rufe ƙofar sa duk inda zai je sai dai idan yana cikin gida saboda wasu lokuta wannan mota, eh, wannan ƙofar, eh, barinta a buɗe zai iya haddasa wani abu kama daga sata. Za a iya shigowa a maka sata ko makamantansu. Inda nake rufe ƙofa idan na fita daga ɗakina ina jawo ƙofa in rufe saboda akwai, eh, ƙwarika. Akwai dabbobi da za su iya shigowa bayan baka nan. To ina rufe wannan ƙofar. Sannan in ta ƙofar gida ma idan an fita waje ana rufe ta saboda wasu lokutan wa-wasu dabbobin suna shigowa ciki ba ku sani ba kamar irin su akuya duk suna shigowa to amma idan ya zama na cewa kuna rufe ƙofa to za ku cewa kun samu sauƙi sosai. Gaskiya wannan yana daga cikin abubuwan da na fi rufe ƙofa yana da matuƙar muhimmanci a guri na kuma ina amfani da shi don kiyaye lafiya. Ina amfani da shi sosai don kiyaye lafiyata. Rufe ƙofa yana da matuƙar muhimmanci. A ko ina ma rufe ƙofa yana da muhimmanci saboda za ka duba cewa abu ne wanda ya zama na kamar dole ma mutum a ce yana yi saboda ya kare kansa daga wasu abubuwa daban. Ya kare kansa daga wasu abubuwa daban. To shiyasa har yau har gobe rufe ƙofa yake da matuƙar muhimmanci. Ga kowa ma yana da muhimmanci. Ba ma ga iya mutum ba da yake a nan. Kowa ma rufe ƙofa yana da muhimmanci a gurinsa saboda mutum ya kare dukiyarsa, ya kare dukiyarsa, ya kare, ya kare wasu abubuwa nasa masu amfani ba tare da dabbobi ko wasu abubuwa sunzo sun ɓatawa mutum ba. Wannan shi ne daga cikin babban amfanin rufe ƙofa. A ko ina ma mutum ya.

To, na fi son zama a birni saboda gaskiya birni yanzu, shine wajen da zai fi yi min daɗin zama ba ƙauye ba. Saboda ƙauye yana da matsaloli da yawa, kama daga rashin ruwa, ruwan famfo ba kowane ƙauye ne suke da ruwan famfo ba. Sannan ruwan rijiya, a ruwan rijiya su ruwa ne wanda ya na zamana yana da kala. Ba farar ruwa bane tsaftace. To ruwa ne mai kala sannan wani lokacin yana wani wari-wari irin taɓo- taɓo da kuma makamantan su. Kuma ruwan gaskiya ba ko wanne ne yake da daɗin da har mutum zai iya jure shan shi ba. To wannan ma suna daga cikin dalilan da yake sa mutum karya zauna. Ba zai iya zama cikin ƙauye ba. Kuma ma babban abin da zai zai sa mun kai'in zam, kai'in zauna cikin ƙauye shine me, shine misali ace, ba ba su da wutan nefa ba su da ruwa. Kuma abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ace yanzu duk inda nake akwai wuta akwai ruwa. Saboda yadda wannan lokaci ya canja, yadda muke cikin wannan za mani, zamani ne na ci gaba. Zamani, za zamani ne na ci gaba saboda makamantan wasu abubuwa. Lokaci ne wanda muke amfani da wayoyin hannun mu, muke amfani da network. To idan ya zamana cewa babu wannan network ɗin to za a samu matsala sosai. Gaskiya za a samu matsala sosai. To shi ya sa abin da yake faruwa kenan. A gaskiya dai har a kullum zaman ƙauye ni dai a guri na zai zama mun cikas. Saboda ina amfani da wayar hannu na, ina abubuwa da yawa, ina shiga site da yawa, ina research da yawa. To idan ya zamana ce wa ina-ina ƙauye to duk wayen na abubuwan bazan iya yin su ba saboda me, saboda su can ba su da wuta ba su da ruwa. Kuma ma wani lokacin abincin da za su ba ka ba zai burge ka ba. To gaskiya duk wayen na suna daga cikin matsalolin ƙauye. Shi ya sa har kullum har yau har gobe ba lalle mutum ya iya zama ba, ya ji daɗi. Kuma ni gaskiya bana son zaman ƙauye. Na fi son zaman birni a kan zaman ƙauye. Gaskiya, gaskiya.